Kana tambayi ni ka ce ina son abinci me yaji, gaskiya muna son abinci mai yaji fa. Ina ci abinci mai yaji yiwuwa to, ze fara bani damuwa cikin zuciya. Bara, bara soshi.

To kace na bi dojin aiki to akwai wani a cikin aikin ba zai bi doji ba. Abin dojin aiki mana in ka bi dojin aiki ba za ka samu matsala ba amma in bakaji ba in baki ba to zaka fara jin maganan maganan aiki.

To wacce wani launin labule, labule na soke. To na, ni na riga na, na ce ina son baƙi launin baƙi yauwa. Labule na baƙi ne fa, labule a, a windo da ƙofa. So bakin.

Toh burina ba dogon dogon babban babban buri ba shi asamu guri me kyau, kasamu samu aiki me kyau, samu mata me kyau, samu mora rayuwa me kyau, dukansu shine ba abun magana ko abun samun ilimin kirifto me yawa. Samun abubwan uyuya me kyau.

To, to maganan tura kuɗi a waya to shine sabon abunmu nan. Lokacin muka jemu, mu, musa waya cikin ako akan kuɗi akan wani zakaje banki zaka sashi kabi layi ka tsaya lokacinka zai tafi kafin katura wani kuɗi. Amma nan to babu abun haka. Lokaci nan in ka sami kuɗi kasa akan naka za katura wani, ko yana Bauchi ko yana Sokoto ko yana yana yana, zaka turashi. Rayuwa yazama mai kyau ga.

To lokacin daga na ji alfahari da, to gaskiya, gaskiyan shi shine lokacin na karɓa certificate ne ko kwalba ne a makaranta a university. A.T.B.U, eh kuma shi ne da lokacin na karɓa kwalba na ko certificate kwali na, kwali na a NYSC. To shi ne, shi ne ai.

To! Na tashi, to sabon abun ina yi sai na yi addu'a. Na gama da addua akan akan ko a cikin zuciyana to, bay a zuciya na sai na yi da murya na. Na gama sai na share ƙura a cikin ɗaki. To, na wanke wanke abun, na je na yi sh-, na yi saruwa jikin bayi. Toh nayi wanka in na gama wanka sai na ci abinci to, na yi wanka wanka baki na tawai tafiya yazo.

Toh abinci toh, hasken shi shine masa ko waina. Eh, masa kowaina wancan abinci toh. In kun dafa haka a ba kamar ba zai iya manta shi ba. Kullum ina tunawa kuna kan tunanin su.

To, ci nawa ina goge hakurana. To kurana ina goge kamar lokacin biyu fa, daga naci abinci, da safe sai na gogi. To inna dawo ko dare yayi ƙafin bacci zan gogi zan wanka. Shine biyu.

Okey ina riƙe lema lokacin ruwa to. Na wancan dole ayi, yazama dole ai. In ka fita gida in baka riƙe lema ba, in ruwa sama yazo zo zai shiga, zai dubuga, zai bubugan ka ko zai dukan ka, duke ka. To inka riƙe lema to sai ka buɗe ka sa a kai ka to bazai bazai bazai buga buga wuni ba to. Ina, ina riƙe lema. In ruwa sama yazo ina fita gidana lokacin ruwa sai na riƙe lema.

Gaskiyan shi shine, masu aiki mai kyau ne. Mota akwai wuri, akwai wani gurin doka ba zai iya shiga ko ba zai iya ɗauka wa nii. Keke napep ko achaɓa. Zasu suna tambaye mu, za su ɗauka wuni za su aje a wurin mota ba zai kai ba. Kuma kuɗinsu ba zai iya, ba zai bayawa nauyi da yawa kaman mota. Kuma suna, su. Suna, suna ajiye wannan, suna ajiye wani da sauri kafi, kafin kaje aiki.

To maganin, maganin gida to, look ma-- maganan maganin gida to. Wancan mama na to sun iya, sun iya wancan fa. Mmmm. Ciwon kai ya kama wani ko zazzaɓi ya kama wani to za su je cikin, cikin, cikin, en daji su nema mangoro. Za su nema cashew ko za su haɗa su, bayan shi za su haɗa su, su haɗa su, za ku dafa to wani zai, zai sa shi ruwan shi a jikin kofi ya sha kawai. Shine.

Ah kai ka ce ka ce muna sa uniform wurin. A'a ba mu sa uniform a wurin aiki ba. Ni ban taɓa aiki na sa uniform ba. Ni kuma bana so in sa uniform a cikin aiki kuma. Sai raincoat da boots. Wancan in ka sa safety ne ba, ba uniform ba ne.

To, gaskiyan shi shine, lok-- mmm, mun faɗa maganan ƙwallo, kallon ƙwallo tare to. Ina, a ina kuwa, kace a ina muke kallon ƙwallo? To, akwai wani lokaci ana, ana kiran shi gidan ƙwallo. Muna da TV biyu, talabishin biyu. In ka je wancan wancan wancan wancan guri sai ka saya, sai ka saya, a karɓa kuɗinka, ɗari uku ne, za ka duba ƙwallo biyu ko uku. In kana so za ka tsaya kawai. Shi ne, dadine ba za ka saya abu za ka ci, za ka je adawa dariya kuma a ba ka dariya mai kyau.

To, kace idan na fasa fim ko gwamna, to zan yi maganan gwamnati ne. Gwamnati ba su, masu banza ne, ba su da kyau. Zan magana a kansu, zan yi fim a kansu. Laye, damuwansa, ku damuwansu da su ka shi wani a Najeriya nan.

To, to wancan, wancan abun kalma ana ce a Hausa. In ka ce, in ka ce zan sauka a nan, in direba ya, ya fi lokacin ka, za ka ce to ka fi lokaci na, ka fi gurin nan ko ka ci lokacin sa, um, sauka a nan. Kuma in ka ce zan same ka gobe, za ka ce to. Alƙaimu gobe zan same ka. To inkace zakace laf anjuma zamu zamu haɗa, zaka ba wani amsa zaka ce to badamu toh, shine.

Kai ina son zama kusa da tabarma cikin gida, cikin ɗaki, cikin mota, cikin mili, ina son in tsaya kusa da taga. In ka tsaya a kusa da taga za ka ji iska mai kyau. Za ka ji, daban za ka taɓa jin zafi ƙuda.

To, lokacin sallah hanyoyin a garin mu yana, ana rufin shi. Mu-mu-mutane za su, za su yi sallah a cikin masallaci. Masallaci ya cika da yawa. Za su zo kan hanya amma ba du kan hanya ba. Akwai hanya mutane za su bi fa. Za su bar hanya mutane za su bi, za su yi sallah a wajen ko a wurin wani hanya, cikin hanya.

Mace wani launi yana fi iko yana so? To ne, launi na yana so baƙi ne ba. Launi na baƙi ne, yana so baƙi da yawa ba. Baƙi, inba baƙi to. Haba sun nuna zan ɗauka. Baƙi ne.

To wannan magana hasalin magana ne amma gaskiyar shi, shi ne za mu rubuta abubuwa a cikin takarda a Hausa za mu ajiye su, su karanta. Kuma in mun zo mu yi maganan abun za mu yi magana akan a Hausa. E, za mu ce k-kesan wannan a Hausa, kace wannan a Hausa, kace wannan a Hausa. Shine.

To, ya yi farashin shi ko daga na fara saya mana yana nan bai ta shi da yawa ba kuma ba ɗau kasa da yawa ba, yana can yana nan haka ne.

Ka ce na mi, na miki jiki daga safe, koda safe duk. Ka tashi sai ka, sai ka ji ki safe. Inka inka un baka miƙa jiki da safe ba to baka fara sabo ba ko safe ba.

Kafin muju-muju lokacin nan yaran suke wasa, za su je kogi suyi wasa cikin shi. Ko su shiga cikin doji sune-suniman dabbobin doji kuma su zo za su sa layya kasa, za su fara hurga-abun, hurga, hurga-abun, hurga-abun. To nan kuma ga waya a wurin su waya yana ba su ba su a lokacin si akan waya zasu duba sa su akan waya kawai.

Kace nan amfa, kana na iya amfani da kwamfuta. Wancan abun ƙarami abu ma na. Akwai wani a lokacin nan bai iya amfani da kwamfuta. To ni kuma na yi, na riga na je karatu a kanshi na je, na, na san kwamfuta dukansu.

To gaskiyan shi, maganan-- to shi ne za su zo su tsaya dare yayi, su fara labarin mamanmu da maman abokina da maman abokin abokina za su zo su fara gaya mun su gayamun. Abun ya fara kafin mu zo wannan rayuwa ko mu shiga rayuwan nan. Haba shi ne.

Kace, kace yaya ina zuwa kasuwa koyaushe. Ko yaushe ina zuwa kasuwa, kasuwa mu na ba, ba lokacin fa, lokutan buɗi, safen daidai kunun sai, sei mai wannan kuma. To ba lokaci amma in kana, in kana, in da ƙaci kasuwa aka ci gang akan keke na fe ko okada ko achaɓa.

Kace in gayamu su wasan. Wasan yara a, a ya a a a garinmu. Toh wasu wasan yaran mu wasan su ƙwallo ne fah. Haka a lokacin nan ƙwallo ne, in su samu ƙwallo ba ƙwallo suyi ba wani abun.

To, wancan lokacin to amma ai kyau amma mun fi wancan lokacin. Wancan lokacin in zaka tura abun a cikin waya sai ka buɗe bluetooth naka. Wancan kuma, wani kuma zai buɗe nashi, zam--, zamu haɗa shi. Mun haɗa bluetooth to fara tura abu. Yana ci lokacin da yawa, abun ba zaije, ba zai fita da sauri kuma in wuri kat in zaka sa, aka tambaye ka, eh ba ka space ka sa shi a cikin shi.

Toh in gaya mu yaya ina taimakon tsofaffi akan waya. Toh gaskiyan shi, ka siya sabon waya zaka tambayesu me za su yi da shi? Me za, za ka, za ka, za ka, za ka taimake su da shi? Za ka buɗe wannan ka gaya musu to ga wannan. Za ka in suna so kira wani, za ka buɗe gasi, gasi to wannan. Za ka kira wani, gasa lamba, wani, ka taɓa wannan, taɓa wannan to sai ji. To in ba wancan kasa kati a cikin fara.

To, iskan shi ne bana judu da ko ƙafa. Iskan shi ban iya buga shi ba. To, karta kuma ƙarami ƙarami amma ga yus angwa sun iya, sun iya bugan shi.

To kac-kac-kace ina son ɗakina yayi haske. To damma ina son, ina son shi wallahi amma ba wuta, bamu da wuta haka. Amma ina son gidana yayi haske, haske kuma da yawa fa sosai sosai.

To ni, to ni idan mutane ya zo ya taimake ni yace to shi ya so nina taimake shi. To in magana kuɗi zan taimake shi. To idan ya ce abinci ne to in kana ina da shi zan taimake sa kuma. Ni abubuwan rayuwa nan ba dogon, to in kuɗi, in abinci in dai da me zan bashi?

To in giya muku na saka. Saka abun gwasa ni bana saka fa amma a-anguwarmu, a anguwarmu akwai mutane suke saka fa amma ni bana, bana yi fa. Bana saka. Shi dai ne.

To, ka ce yana zu rewa zafi. Zafi ba abu mai kyau ba. Ga tu yau, rana nan na ji zafi mai kyau, zafi da yawa. Na yi wanka kaman biyu, layi bai yi ba. Na buɗe ƙofa, na buɗe abubuwa cikin gida, ba wuta. Wuta, haka ne ina jurewa wuta. Buɗe ƙofa, ka yi wanka mai kyau. Ko kaje ke-ke-ke kwanta a cikin gida wani yana da wuta de fanka.

To, idan mutum ya koma birni to rayuwan shi ya chanza mana. Wancan dole ne. In ka zo birni za ka samu masu kuɗi, za ka samu, za ka samu mutane da ilimin abun, ilimin kuɗi, ilimin rayuwa, ilimin, ilimin aiki, ilimin kyau, ilimin karatu, ilimin rubuta, ilimin karanta, dukan su za ka same su. To, shi ne in ka bar ƙauye ka zo birni to rayuwan ka ya canza. Wancan dole ne. Za ka san abun, sabon abun, za ka san technology, za ka san, eh sabon abun ya zo rayuwan nan.

To, gaskiyar shi fasha da ba ko bai wa a yawaita unguwar mu shine ƙwallo, ƙwallo, wallai ƙwallo, ƙwallon ƙafa da, da, da rubuta da, da karanta shine.

To in yara ko sabon abu, sabon mutane zai shiga birni ko zai koma birni to zan gaya mishi, ya yi abun da kan shi fa. In ya tambayi wani sun fi shi, sun fi shi mai su ilimin, ilimin birni fa ya yi abun da, da, da, da idon shi ya tambayi wani. To na shiga birni, me zan yi, me zan yi su ya tambaye su shine.

Giya musu doguwan gaisuwa ana yi a nan to shine ance ina kwana ina wuni yane ya kake ya zaman lafiya ya abubuwan to ya mata ya aiki kace lafiya shine doguwan gaisuwa nan ne ba wuni dogu dogu gaisuwa ba shine.

To sannu da aiki. Gaskiya wannan gais-- wannan gaisuwa yana ba wuni, yana ba wuni, yana ja shi, ja wo-- ja shi jikin wuni a sama. In mutum ya ce sannu da aiki to zaka ji abu mai kyau a jikinka kaman yauwa na yi aiki. Ana gaisuwa ne. In mutum ya ce to ka bani wani ka bani abu to zaka ba shi da sauri.

To gidan gaskiya Hausan makaranta da Hausan gidana daban shi ko shine Hausan makaranta zai gaya ma abun a cikin kwakan Hausa amma Hausan gida zai za su ci abun za su ci a gida. Za kamfaninsu a gida kawai amma a Hausa makaranta yayi nauyi yayi yayi babba. Tambaya ne ko kira ko abubuwan maganan sabon abun zai shiga da duniya nan ko rayuwa nan za su za su yi da Hausan karatu makaranta.

Ka ce wanne ne wasa ana son yi? To na riga na gaya ma, ƙwallon ƙafa. Ba ƙwallon ƙafa to ban san wasa zan sa kaina da zuciya na mun nufa. Ƙwallon ƙafa shine, kyau.

Eh ka ce akwai wani abinci ba na so. Eh, akwai wani abinci ba na so. Gaskiyan shi shi ne eh meye sunan shi kuma an ce indomie ko ba na son shi wallahi an ce yana ba wani ciwo jiki ba na son shi.

To shinkafan jollof ta bi ki. To ana sa abubuwa a ciki kaman wurin masu dafa sun yi wa za su haɗa kai tare su sa zaƙi zaƙi a ciki su sa yaji su sa wannan da wannan zai zo zai kai shi mai kyau.

Gaskiya labarin ciki ko damuwa a banki shi ne in an tura, in an tura. Labari an ce to kuɗinka akwai wani ya ɗauka fa ko wani ya cire fa. Wancan damuwa ne. In a ce to kuɗi ya shiga a cikin account ɗinka ko banki, bankina to wannan abu mai kyau sai ka fara ihu.

Toh ka ce a wannan wata an haifuna toh watan sabon shekara in an shiga sabon shekara, watan ɗaya shi ne an haifuna shine an haifu na. Watan ɗaya sabon shekara haif-- an haifu na.